Haba to kun sa cuta a ranku ba a wani abu ne da za ku yi wa mutane wacce za su amfana da shi guda ɗaya. Talk about anything you think that talk. Yana kama abun ya canza ne cikin tsarin abubuwan ku. Tab, but don't tease the one. Dakuna dakku dawo da shirin mu mu je dai ki tafi ya maida.

Ina shiruwa kuma kake tamya na. A'a ina zama mana, gulu uku a fussai ma. Musamman ina zo yin sallah. Ina zo yin sallah zamanaki kwarai-da gaske. Babba zango ƙwar nani, mu zamani lagoba yin jawo.

A'a bamu yin wuta da itace sai dai da fol, amma muna yi da fol wani lokaci. Fol na wuta ba muna yi wani lokaci. A samu fol mu ɗaura shi a kan abun nan din mu muyi amfani da shi sosai ba. Ai fol yafi kamawa da wuta, yafi kamawa da ice kuma ka samu timba-timba. Ka san timba-timba? Wanda ake yin katako da shi, suma suna yi wani lokaci in ka haɗa su. Timba-timba ba ka haɗa su wuri-wuri suna yi.

Kullin abun nan ka, kana bison fanka ko, a'a AC dai, bura uba fanka kan ai yaran talaka ne. AC jama'a a ba ka AC ka shiga ciki ka bara raje wane fanka kuma, kutumar bura uba ne ba fanka ba. Ni dan girman allah ku zamo kusani nai eligible ma. Haba.

Na gagara in eligible ne a binan online. Kullum abu ɗaya inyi eligible don ma na gagara. Na dai tafi fifty percent a cikin recording ɗinan Fifty percent a cikin recording ɗinan ɗari, ɗari uku ta a fifteen per cent kuma kunce kowane awa ɗaya dala goma na USDC. Ƙarya ma ku ke yi ƙenan. Allah, tsine muku ma. Meye ka ke yi. Lokaci da ruwa ya ke zuwa, ruwan sama gona na ke zuwa sosai gona. Anyi aikin gona nake yi.

Wani launin wani launi jakar ta kuɗi. Jakar kuɗi baƙi ne, baƙi ne saboda kasan dole ake boye kuɗi a cikin jaka. Baƙin jaka saboda ɓarayi sunyi bazaka rike kuɗi a cikin baƙin farin jakaba i mean katafi da shi wani wuri. Ɓarayin ne su yi wa taɗe waye yake ƙwace baƙaɗe waye inda ka taba haihuwa ka. Washi ne kata kuɗi nata amma wallahi kuɗi ne babu. Duk mun ce maku nan wa ne ke ji wallahi. Dan yima Allah ku cire makini ku cire ma abu ha on dari biyu. Ku taimakini ku cire mai tara biyu. Ni kuma sai mayasa kusa mai tara biyu ba. Dan Allah ku taimakini a biyar biyu.

Mogya akwai tsoron guda ɗaya. Manaja yana so na cika manin motar yanzu ne, kana raba abincin ku da mutane. To ina muka sa ma abincin mu ma balantana mu raba wa mutane ko jahilai ne na ne? Shiyasa ku ke akwai wani tambayi in jahilci kuke. Ina muka sa ma abincin tana maraba wa mutane. Ina ma yau jiya ina ƙasa yanzu filin tana maraba wa mutane.

Yau gani a ruwa kusa da kada zoki ceci kar gona. Ko mai da mafuta, kar da ka saba da martabar kwana. Ina ji ina gani yadda take sonki yafu ƙarfi na. Harshen al'ulya, waye ke kira littorari nan? Zan babi ke, ina nisan tsaka zuci ta farjo hukuna. Dan yanzu na zamo wani makuraci ne bilar ruwan kwana. Taka, anafi yaza ki, ba su mamaki. Tande ma aiki, ruwa abun wanki. Gaso janayi ki, telan ma kwaɗon ki. Waƙa ya dasa shauki. Ko goge zani ba ka gan abu, kunna kuziran ne. Harshe gajiyanuwa, tsohuwan gane. Waka wanzar zamare, gashina alkhairi ne. Sai kuje muku tsawa, mudubin garke abu. Wane launi banguginku suke? Akwai milk, akwai pink, sama biyu biyu ba sata bas. Yanzu zan sanya nama daga shuku ban kira ki WhatsApp police picture. Wallahi kin tsuka ban kira ki ma wannan kwashe magani zan yi min. Wallahi daga shuku da kyamarar zero su wane bai bada kiba. Ki nan da lubuda warwa yanzu a bindigib. Nima ce jam'i magana na. Ki yarda ne? Trust me. Give me your trust. Please, give me your trust. If you give me your trust, I will trust you. Trust you more than anyone. More than anyone. I will trust you more than anyone. Listen, if you trust me, I will give you trust. If you don't trust me, I will not give you the trust. Na ji nawa sosai.